Ina motsa jiki kullum saboda motsa jiki kullum yana ƙara lafiya. To sai na sauka sannan suga tana sauka idan kana motsa jiki. Shiyasa nafi motsa jiki ko yaushe idan na motsa jiki sai injini ko yaushe jikina da ƙarfi, da kuzari. Shi ko yaushe idan ban motsa jiki ba, ban jin daɗi. Shiyasa na fi, aikata motsa jiki ko yaushe kullum yana mun aiki fiye da sau adaɗadi kullun saboda jiki na ƙara lafiya. Sai kaga jikinka na ƙara kwari namarka tana kosawa yana ƙara sannan dukkan wasu illa me bukantawa cikin jikin dan adam, lokacin da kake motsa jiki tana watsa ƙewa. Ta wata ma ƙa fi tsare wata ma kayi ƙashinta. Shiyasa nafison motsa jiki kullum yana yiwuwa.